Ni masoyin waƙa ne kuma ni mai rera waƙa ne. Lokacin waƙa, waƙa ko a church ko a club ko a wurin biki, ni ina son waƙa. Dan yawancin wakanin yana da ma'ana. In ka zo na wata rana ka duba ma'anan waƙan sai ka duba me yake tafiya da rayuwanka sai ka ga ya baka wanda baturai suke cewa relief. Waƙa abu mai kyau ne. Duk ɗan Adam da ya yi saddaɗa ya kamata ace yana son waƙa. Tun waƙa yana da waya, yana kwantar da hankali, yana nan philosophically ba wai wani abun a faɗe shi a baki ba ne. In ka saya wata rana ka duba waɗansu ma'anan waƙan za ka siya kayi tunani abun, buwan da ya faru a rayuwa, buwan da kake expecting na gaba. To, inda waƙa, waƙa yawancin su ka ce yana, yana healing na su, yana warkar da su. Waƙa gaskiya abu mai kyau ne. Ko a ɗaki da safe ko da mun dawo daga wurin aiki na buga waƙa a cikin ɗakina.

Ah, ni me-- ni mai son cin barkono ne. In akwai sunan da ya kamata ba ni, za a ba ni suna wai Bayerobe. Ni mai cin barkono ne, kuma ina jure barkono mai yaji. Gaskiya ina cin barkono ba na wasa ba ne. Barkono kama wurina, yana nan kaman inda mutum yake shan shayi da ruwa. Ni mai son cin barkono ne. Ai mutum ya ban abinci ba barkono kaman tun ba kaman su taliya ba, su shinkafa da stew, stew ɗin ba barkono, to ni abincin zai min, zan gan shi kaman shirme ne. Ni zan gan shi kaman shirme ne. Ni masoyin barkono ne, ni mai son barkono ne, ni ba ƙaramin mai son barko ba ne. So ni in dai abinci dai ba barkono, kai shiru ne wurina. Ko ya zafi yin yajin yake ni dai dole sai na ci shi, dole sai na ci shi. Ah tare da wani, wani abu bane, ni mai son cin barkono ne. Gaskiya shine maganan gaskiya.

Eh, ni ina iya kunna wuta amma it depends wane irin wuta ne. Wutan lantarki ne da ake nufi a hausance, bature ake nufi dashi, wutan neps ne ko wutan murhu wanda ake dafa abinci dashi. In dai wutan lantarki ne na nepa, eh ni na iya kunna shi a dakina ma bana iya bacci da shi in zanyi bacci. Shine abun, bana iya bacci da wuta a dakina. Amman in dai na kunna wuta ne gaskiya in dai gas ne, ni na iya kunna. Ammannai na murhu da abun nan ne, ni bana iya, yana ban wahala. Ammannai wutan lantarki in kunna amma bana iya barin shi a dakina inyi bacci dashi don bana iya bacci da wuta. Shine maganar gaskiya bana iya bacci da wuta. Ina ganin wuta a kunne a ɗayi idona yana hana ni bacci. Kara ko ina na ɗaki a duhu yau amma dai kunna shi ni na iya kunna shi.

In, in an yi sa lokacin damina, lokacin ruwa kenan, a bana noma shine na farko. Yawanci abin da nake yi in lokacin da ake ruwa ne, ina kwanciya a ɗaki ko ina kulle a shago ko ina wurin aikin. In same ni ma wurin aiki to zan zona baran fita sai an gama ruwan ba. Amma zai sa ranan aikinmu ba rai tafi da wuri ba. Don lokacin ruwa yawanci wurin wuraren aiki ana kiran shi half day. Mutane ba su iya aiki mai kyau. Don ko aika za ka je imba wai a cikin mota ba, baraka fita kana, kana shigan cikin ruwa ai, kaje ka ja, janyo ma kanka wani cuta shine maganar gaskiya. So dole ka hakura a gama ruwan. Wata rana kuma ruwan za a fara da sassafe a gama shi da yamma yake wurin, time da aiki ya riga ya yi nisa. To waye ne kuma by that time zai je ya na niman wani abu? Get so shine abu.

To, maganan mufa sawa kam it depends ne mutum ya yi amma yawanci ni fa bana cika musafawa ma mutanen don akwai wani abun da na yarda a rayuwan nan. Kowa ya san me yake yi. Ko wani ɗan adam da kaga a rayuwan nan da Allah ya halicce shi yawancin mu a cikin 100%, 99.9 kowa ya san me yake yi. To in dai abun da na san ba intentional ba kuma abun da bai yi kama da betrayal ba kai mi, zan iya mufa sa maka. Amma abun da na san intentional ne kai asayiman bin naka iya yake yawan nan kuma na san da sannin ka watara na ka yi wannan abun to ni fa har duniyar ta shifa ba abun da zai sake haɗani da ka yi. Ni inda nake ke, inda rayuwa na don mutane yan iska ne. Ko wani ɗan adam da ka ga a rayuwan nan ya san me yake yi, ya san kuma me ya taka so.

Ni ina share kura ba iyaka, bana kirga sau nawa nake share shi. So it depends amma ni bana kirga shi. As far as akwai kura ko a ɗaki ko a inda nake aiki, baran iya zama ba. Dole zan dinga kakkaɓe shi da kyau da kyau. Dole in kakkaɓe kuran a wurin aikina da kyau don aiki a cikin kura ba abu mai kyau ba ne. So maganan kura sau nawa nake kakkaɓe shi wallahi ban sani ba. Amma dai inda ina aiki kuma akwai kura wurin aikina kakkaɓe shi mai kyau, bubbuga shi nake yi, shasshare shi nake yi mai kyau, mai kyau. Don ya da girma naka za su same ni ina cikin tare, cikin tare da kura. Kaga bai yi kyau ba. So maganan kura kakkaɓe shi nake yi a daya tare da wani abubuwannan ko kaya ko kwando ne ko me zan samu in akwai kura jikin shi zan tabbana na kakkaɓe shi. Na shasshare shi balenta wurin da nake kwance ko inda nake aiki ko gidana.

Maganan daidaita rayuwa da aiki tambaya mai kyau ne. Tambayan ya yi min kyau da shi ke a duniyar nan yawancin mutanen da za ka ga suna aiki suna kashe kansu. Ba sa daidaita rayuwa da aiki. Komi a duniya ba aiki, aiki ba ne. Mu 'yan adam ba mu zo duniyar nan yin aiki mu tara kuɗi kaɗai ba. Yana da kyau wata rana ka ɗan fita a cikin kuɗin da kake wahala, kake wa ai kin nan. Ka fita da abokanan arziki, ka fita da matanka ko da budurarka. Kuɗan huta ku kashe kuɗin nan. Ku kashe a ciki, ba lalle ku kashe duka ba, ciki ku ɗauka ku kashe. Ku huta ma rayuwanku, ku manta, ku yi unwinding. Duniya ba mu zo don komin duniya ba mu zo mi dauke shi akai ba. A duniyar nan za mu bari mu mutu. Wansu a cikin nema ma su ke mutuwa surasu. So ni shawara ne nake ba wa ko wanda yake jin wannan ya dinga iya daidaita rayuwa da aiki. Ya bar ɗaukan maganan aiki, aiki kulli yaumin akansa. Duniyar nan za mu bar komin duniyar nan nan mu bar shi mu mutu. Duk wanda muke sha wahalan kuma mun mutu za su ci gaba da rayuwansu. So duk wanda yake ji na ya dinga kokari ya na ɗan fita. Once once ya je yana huta ma rayuwan shi da mutu-- da budurwan shi, da matan shi, da yaran shi. Ko ya dauke ta ma tafi abun da bature suke nufi da shi vacation. Duk duniyar nan a komin duniyar nan nan za a bar ta.

Eh, maganan aiki da kungiya to maganan gaskiya shine kungiyan mu tana da haɗin kai da yan aikin mu. Kaman da na taɓa na faɗa wurin aikin mu suna da haɗin kai ba na wasa bane. Muna zaman lafiya da Kiristocin, da Musulmin, da yan kabila, da yan ƙasa duk ko na zama lafiya. Ba mu ɗauke abu mu duk wayayyun mutane ne. Shi ya sa yanada kyau a rayuwa. Ba wai ka je makaranta kadai ba, ka tabbata ka waye, ka yi tafiya ka je ka ga duniya. Ka ga duniya, kai mai son tafiya ne. Wa'ensu abubuwan ba re ɗaga ma hankali ba to shine maganan gaskiya. Aikin mu kam yana tafiya tare da yan kungiyar mu. Domin muna da haɗin kai kuma sun bamu goyon baya ba tare da wani kacice-kacice ba. To aiki kam yana tafiya normal, yana tafiya yan da ya kamata kuma muna jin daɗin aikin. Shi ne maganar gaskiya kuma suna bayan mu ɗari bisa ɗari.

Ni mai son shan madara ne, ni babban mai son shan madara ne. Bana wasa da madara, bana wasa da madara. Akwai wani madaran da baya, ba kowane satin da bana sha shi sun biyu da ake nufi da shi, Admiral Yogurt daga Adamawa ke yin shi a Maybell local government. Kullum shan shi nake yi. Madaran har ya sa ni na yi ƙiba, mutane suna cewa in rage hannu a ƙiba, fan ɗin irin ƙiban da nake yi. Madara kam ina shan madara. Madara abu na ne kawai wata rana na sha da yawa banɗiya na yi yawo ko na sha da dare na kwanta yana damu na ciki. Sai kaga na tashi a cikin dare ina zuwa bayan gida cike ina zuwa bayan gida kowane minti goma goma ko biyar biyar. Amma madara kam ina son shan madara. Don madara a sirfa ni mai son shan madara. Madara yana da kyau a jiki, yana sa kashi, yana ƙarfi. Abin da ake nufi da shi calcium na iya sa kashi da abubuwa, gaɓaɓu yana ƙarfi. So madara abu mai kyau ne kuma ni shan shi nake yi bana wasa bane.

Launin tawada da ni nake amfani da shi shine, eh, blue. A rubutu, indai maganar rubutu ne, rubutun biro, blue colour ne nake amfani da shi. A wurin ganin rubutu da abubuwa, ofis ko na shaguna ko na, ko na na nemi abu dai shafi rubutu da shafi biro, ni da launin blue nake rubutu da shi. Yawwa, da blue ɗin da wai shine official launin da mu a yan kasar Najeriya muke amfani da shi a garin rubutu. Indai kuma ja ne yawanci ticoci ne wurin kashe abu da makin kuma. Amma ni wurin aiki launi blue nake amfani da shi. Ba tare da wani colour ba ne, ni ban taɓa bakewa ban da shi. Ja ban da shi amma na san blue officially za ka same ni kullum tare da shi. Da shi nake rubutu ko official abin ma za ka cika, ko a banki ko a offices, da launi blue za ka cika shi. Yawwa ma wani blue launi sai masu aikin ticoci ko wani aiki dai ya kama.

Ina wanke tufafi sau daya a sati. Sau ɗayan shine ran Asabar. Ran Asabar zan tara su amma indai kayayyakin da ake nufi da shi inner wears su singlet ɗina da boxer na shi kuma kullum ina cire shi. Immediately ina cire shi zan shiga wurin wanka zan wanke shi. Ina fita daga wurin wanka zan kai shi wurin shanye-shanye shi wancan bana barin shi ya kwana. Amma su riga na, jampuna na, wanduna na su jeans da sauran shi na iya tara shi zuwa ran Asabar zan fitar da shi da safiyar wanki. Da yawanci a kasar mu nan ran Asabar ne ran da ake ciki nufi da shi free day weekend zuwa ran Lahadi sai ran Monday da kuma a resume aiki. So tufafina na cika wanke shi sau ɗaya a sati shine kuma ran Asabar. Wanda za a wanke in na gama wanke shi wanda za a kai guga zan kai gugan don ni ban iya guga ba. Zan kai ma masu guga su guga minshi.

Time da nake farkarwa a barci in fara shirin aiki kullum shine ƙarfe bakwai da minti talatin. Ina saita alarm. Na tashi ƙarfe bakwai nan da mintiya da talatin. Minti sha biyar ya ishe ni wanka. Na fito, abinci yana nan ready zanchi abinci, inyi shirin fara tafiya aiki. Don ƙarfe tara ake zuwan wurin aikin mu amma at least ƙarfe takwas da minti arba'in ko talatin ya same ni a wurin aiki. Ƙarfe bakwai da mi-minti, abin nan nake tashi da minti talatin nake tashi. Don alarm na yana nan a setun. Zan shiga wankan girki ana riga ajiyemin girki. So haka nake yi kullum amma wata rana fa ina iya late in shiga ƙarfe takwas kafin tashi don barci yayi yawa, yayi daɗi tun ba lokacin sanyin nan ba. Barci yana da daɗi da sassafe. Toh haka nake yi kullum, kulli yomi in tashi inyi wankan shirin tafi wurin aiki. Haka, haka, haka.

Batun gina dangantaka da kasuwanci tambaya shi ma mai kyau ne. To ni ɗan, ni ɗan kasuwa ne, asali na kasuwa ne. Na san kasuwancin don iyaye na kasuwanci suka yi, suka aure suka haifo mu kuma cikin kasuwanci haka haife ni. Sha'anin mutane ɗan adam yana da wuya amma haƙuri za ka dinga yi kulli yomi don ko mu asiyan wax haƙuri ma muke yi da kan mu. Ko mu da 'yan uwan da haife mu uwa ɗaya uba ɗaya muna zama gida ɗaya. Muna ma juna kuskure son nawa amma haƙuri a ka yi haƙuri wa ne ka yi haƙuri da haƙuri ake zama. Don ba wanda ya fito duniya da is perfect amma ɗan adam kuma da abun da ya sha fi kasuwanci dole ka yi haƙuri. Don ba kai kaɗai ba ne kake sayas da wancan abun. In ka dinga faɗa da mutane even da akwai kostomomi da yawan da za su nema su rina maka waya su nuna maka bai ba ka san kuɗi ba haƙuri aka za ka dinga yi da su. Ka dinga lallaɓawa kana tafiya. Wayan su za su zo su ran sema ka yi haƙuri ka ba su bashi ma ka yi haƙuri. In an biya wata za ka gansu ana biya ma ba za ka gansu ba. Wayan su na sha haɗuwa da su a wayan su shaguna suna seyan abu. To sai ka rasa wannan woni irin abu ne. To rayuwan haka yake kenan sai a hankali.

To, dangantaka na da abokanan aiki a wurin aiki kam abu, abu mai kyau ne. Don gaskiya muna zaman lafiya. Ba ma rikici. Muna gani juna kaman 'yan uwa, kaman dama akwai inda muka wayi juna. Sanadiyan haka shine kowa yana minding business nashi. Lokacin aiki kowa zai je aikin shi. A bar batun wasa, lokacin wasa, lokacin break a wurin aiki an baya aje a ci abinci. Za a haɗu ayi dariya, ayi wasa. Amma one thing is kowa baya, ba ma mai crossing boundaring shi. Kowa ya gane limit nashi. In a rayuwa kana tare da mutanen da sun gane menene limit nasu to zai wuya ka samu damuwa da su. Amma yawancin da zaka ga ana samun damuwa da su waninsu jahilai ne. Bai san abin da ya, bai san ya kamata a kar ayi wannan ba, ya kamata ba ma. Ana zaman lafiya, dangantakar mu yana da kyau. Ba na abun da yafi ƙarfi na kuma. Ba na kai kai na inda aba be kai ni ba.

Ajiyan takardun aikina, ina ajiye shi a cikin locker na a ɗakina ina da babban wardrobe da kuma da lokoki a ciki. To, ajiye shi, ina ajiye shi ina ƙoƙarin na ajiye shi mai kyau. A cikin jaka nake ajiye shi, jakan da nake sa laptop na da jakan da nake sa takardun ɗin. So a wuri nake ɓoye shi kuma ba wai kananan yara da muke da shi a gida ba da za ka ce, a za wani, za su shiga ta na suna wasa ko suna binciken su za su yaga ma. Ba mu da irin wayan can a cikin gidanmu. So a wurin nake ɓoye shi, na ajiye shi kuma babu abunda yake faruwa da shi. Kuma ina kiyaye abun da zai taɓa shi ko ruwa ko wani abu to. Kuma bana, in na fita da shi, na fita da jakan idan na tafi aiki, ina dawowa zan ajiye shi ne. Bana fita bana yawo ma da shi ballantana ko wani abu. So a wurin ma zai yi wuya wani abu ya taɓa shi. Ko wurin aikin an zan je break, na tattara takardun da suke kan table ɗin da kwamfuta na duk in naɗe, in sa s a cikin jaka nan don bana son in zo in ji wani hira, a a abu ya faru da shi ko wani abu.

Makullin ɗakunan da nake kwana, to a gidanmu yana nan kaman family house kowa yana da makullin shi kowa yawo da nashi yake yi. Wannan zamanin ba zamanin da kowa an rufe gida ko wani abu sai a je a ɓoye makulli a wani wuri ko a ba ma wani ɗan nebonka. Kowa a gidanmu muna da makulli guda kusan huɗu an rarraba shi kowa yana da na shi ko kuma fita yake da shi. Don bada ka zo ka ajiye naka wata rana ka bama ko nebonka da kake son ka bashi watarana zai fita ka dawo gida kuma kana so ka yi wani uzuri sai ka samu ɗakin shi a kulle. Kakkai hau shi da shi ko ka shiga kiranshi. Ai bai sa ka dole ka ba shi makullan ku ko wani abu ba. So, ɗare da haka ne ko yawar da na shi yake a jikin shi. Ina kullum yana cikin aljuna, na yawo da shi ba tare da ba ma wani neba ko wani a ɓoye sha na wuri babu. Ni nake yawo da shi saboda to kutam da na so in dawo zan tabbatar yes na dawo zan iya shiga gida. Ba wai sai wani ya bayar, wani zai iya je shi ga uzurin shi kuma za ka isa ka hana shi. Ai bai sa ka dole ba kuma ba biyan shi kake yi ba kuma yana da gaskiya.

In babu wutar lantarki, zan zona kawai haka, maybe in dinga danna waya nan in akwai sauran batir. In babu kuma zan zona shiru kawai, ni ina hira da abokanaya akan jekan hanyar nan gidanmu yana kusa da hanya. Akwai majalisan da gayun anguwar mu suke fitowa, sai mu je wurin mu dinga wasa baki. Muna kashe wando, in an dawo da wuta kuma in dawo gidan in koma, ci gaba da me nake yi. Ko bana yin wani abu a gida as far as akwai wuta, yana sa ni ina zama gida. In ba wutan nan kuma waya nan most importantly waya nan in ba batir, ya riga ya mutu toh shine zai ma sa in fita. Zan fara neman da zan je in zona ɗan hira, ko in nema inda zan charge waya nan ina tabbata wutan da an ɗauke shi don da shike a unguwan mu ba'a cika ɗauke wuta. So na tabbata ba abu wanda zai daɗe ba toh zan ɗan jira a kawo wuta. Kuma na tabbata abun da zai daɗe ne, zan fara neman da zan charge don watarana wa'insu mail ko wani abu. Da waya na hotspot nake connecting zuwa kan system na da zan yi replying abubuwan nan. So haka nake yi fa mara nan da ba wuta fa.

Inda ni nake sare- sara aikin da suka fi muhimmanci shine, na tashi aiki zan tattara wanda na san yana da wahala ko wanda za gama shi da ba jimawa, shi zan fara yi. Haka nake yin aikina. Wanda na san suke da wuya ko sha'anin su yana da wuya, shi zan fara aiki akansu kafin dawo a kan wanda na san a cikin mintuna daya, biyar zan iya gama shi. Irin wanda zasu kai awa ko minti arba'in nan, shi nake cika fara aiki da su. Na aiki haka hankali sai zai kare, sai ka fara shigan ƙananan. Haka nake sarrafa ayyukana kuma ya tafi daidai ya tafi lafiya ba tare da wani ɓata lokaci ba ko wani kacice-kacice. So, hakan ne ayyukana yake tafiya. Ni bana tsoron don an ci aiki ko ya wahalar aiki yake, zan kulle idona fara da shi. Don na san in banyi ba, ba me yi min wani abun da nake faɗa ma kaina kullum shi nan, ban yin abuba ba wanda zai yi min. To, me ya sa zan zauna hiran ina surutu abin da na san idan na gama surutu, na gama abubuwa na zan zo sake yin shi? To, garan inyi shi ya fita a jikina. Ni bana son na tara aiki.

Babu abin da ya haɗani da ɗinka tufafe. Dalili shine ni ba tela ba ne. Ban taɓa na yi koyon aikin tela ba. Babu abinda ya taɓa haɗani da aikin ɗinki. So tsakanina da masu ɗinki ko telolin ke nan in general shine in siya tufafi da yayi min kyau, in kai musu, in ba su sample su ɗinka min da yayi kyau a jikina. Amma batun ɗinki babu wanda ya haɗani da ɗinki tufafi. Ba, ban taɓa na yi aron akan tela mabbalante ko in da wani abu da ya gama da tela. Tsakanina da telan in siya yadi na kai mishi, in kai mishi sample abin da nake so. Already yana da measurement na. In abun da zai sake ɗaukan measurement na, sai ɗoka mabattu abun da ni zan, in zo in ɗinka abu nanu na ni ban iya ɗinki ba. Tsakani na in siya a kai a ɗinka yayi kyau shine nau'ina.

Ba na sauraron rediyo. Dalili shine, na fi shekara sha biyar ba abun da ya haɗa ni da rediyo. Dalilin fitar da wayan da a bature suke nufi da shi wai smartphone ya sa maganan sauraron rediyo wurin tsoffi ma da matasa ya ragu. Indon komin da kake nema duk information, duk wasiƙan da kake nema, in kana da smartphone za kaɗiya access nashi duk inda kake a duniyan nan ba tare kullum kana yawo da rediyo. Ka ga kuma rediyo shi kuma za kaɗiya sauraron shi ne ba yi saka kamar kamar da sako ko wani abu ba. Amma da smartphone akwai email naka, akwai su ginan gizo da ake nufi da su WhatsApp ana tura sako, ana karɓan sako. Akwai su Facebook, akwai su Instagram, akwai su Twitter duka. Ma rediyo kam kawai daga kai sai rediyo sai ka ji ba za ka iya mayar da sako ba. Ka ga ba daɗi. Amma da waya, waya ya kawo sauƙi ma abubuwa da yawa kuma a cikin wayan ma akwai gidan rediyo.

To, ba tun ba da rai a yi aiki a gurin aiki. Maganan garkiya ne ina fitar da kaina. Idan na so a yi aiki, ina ba da abin da ba tare da suke nufi da shi hundred percent. Ina ba da all and all na wurin aiki. Don da shi ke duk abin da mutum yake yi a rayuwan nan. Wani a gefe yana kallon ka, yana ga me kake yi. Kuma in kana yin shi daidai, zai taimaka ma gobe. In ba ka yin shi daidai, duk zai zo ya ɓata ma abu a wurin aiki. So in ya zo maganan aiki ina ba da hundred percent na ba tare da ɓata lokacin don na san akwai masu kallon ka. Akwai gobe baka nan wasu zasu gwada irin aiki. In sun yi ba daidai ba za su ce musu, "A'a kun ga da lokacin da wane yana nan da ba za su samu haka ba." So sabida haka ina wurin aiki ina ba da all in all na wurin aikin tabbata aikin ya tafi mai kyau. Bana tare da yin shi a cikin ɓata rekon don ba aikina ba ne. To.

Ina iya rera waƙa sosai sosai tun ba lokacin a church ma ba. Wurin church in za a yi abun da bature suke nufi praise and worship ina iya rera waƙa. In za a yi abun da ake nufi da baiko da bature suke kiran offering ina iya rera waƙa garin aka. In kuma a gidan shashi ne da ake nufi bature suke nufi da shi kulob duk ina iya rera waƙa. Waƙa kaman da na faɗa dazun da safe abu na, abu na ne abun da nake son shi ne. Ko aiki ma nake yi in akwai waƙa na ɗan kunna na rage volume ɗin zai sa yin waƙan manta da ina ma aiki. Za ka ga aikina yana tafiya maf da wuri fiye da in da na tsammani. So batun waƙa waƙa abun da ya min kyau ne kuma ina iya rera shi. In ya zo ta maganar ɓangaren waƙa zan zaɓe shi kullum da kullum ba tare da wani ɓata lokaci ba. Waƙa ya haɗu kuma iya rera waƙan abun da ni kuma na iya yike.

To maganan ziyarta, inda wuraren da ni nake son ziyarta shine gidan hutu, da ake nufi, bature suke nufi da lounge. Inda zaka ɗan je ka ɗan huta ranar weekend da babu aiki. Ka ɗan je ka kashe dubu goma zuwa dubu goma sha biyar, ka huta, ka ci nama, ka sha drinks, ka ci kifi. Kai dai ka huta, ka manta ma ka taɓa kayi aiki within the weekdays. Na biyu kuma gidan abokanayen arziki da an tashi ana fama, ana kuka tare, ina ziyartansu. In je in ziyarce su, muyi hira, muyi yan da duniya yake, inda wahalan da ake sha. Kai dai kowa yayi complain nashi haka haka dai. Sai kaga anmanta da magana. So aka abubuwan suke shine maganan gaskiya. To da haka sai kaga duniya na tafiya ma. Amanta da an taɓa yin wahala ko wani abu.

Eh ina yin ciniki a wurin kasuwanci ba ƙaramin ciniki ma ba kaɗai. Cinenuka ma nake yi. To irin kasuwancin da ni nake ina arkan provision da distributor ɗin sarraya Admiral Yogurt na Adamawa. To a takai-kace, ƙa tattakacece a wata akwai yogurt ɗin ina samun kusan dubu ɗari biyu da hamsin. A provision ɗin kuma ace da dubu saba'in ko dubu hamsin, dubu hamsin dai. Sun kaɗa dubu ɗari biyu da hamsin ga dubu hamsin ɗari uku ya fita kuma ba laifi kasuwanci kamar wuri yana tafiya ciniki. Kostomomi suna zuwa siya ana ordering abu ba tare da ɓata lokaci ba. Mutane kuma suna son shi. So maganan ciniki a kasuwa an riga wuce wurin ciniki ka ina yin ciniki.

Eh, ina iya jefa dutse a nesa sosai ma. Ina iya jefa dutse a nesa, yayi tafiya. Zan ji hannuna ta wurin jefi. Na koyi jefi lokacin da nake yaro. Na koyi jefi da harɓan basusa, akwai abin da ake ce Hausawa suke nufi da shi wai basusa. Lokacin muna zuwa farautan su tsun tsaye a cikin jeji to da, da, da basusa na koyi harɓi. Kuma acikin harɓin basusan nan ya taimaka min sosai wurin harɓi. Dan ya sa hannuna ya ƙwari garin harɓi. Yana wuya a cikin biyar inyi jefi baran samu uku ba. To aka inda hannuna yake da ƙarfi kenan. To jefi in ya zo maganan jefi gaskiya ina ƙoƙari a gida garin jefi ba ƙa, ba ƙarya a ciki. Shi ne abun maganan faɗan kenan.

To wani abun da nake yi na shiga damu shi ne, ina zama shuru. In yi tunani ya mafitan abun zai yi, ya za'a fita. Mene sauƙin, mene abunda zai kawo sauƙi. Dan komai a duniya in abu ya riga ya faru, ya riga ya faru, ba ka iya saka kashe kanka ba. Ace kamar yau ko ɗan uwanka ne ka rasa shi, duk kukan zaka iyayi ko me za ka yi bai isa ya dawo da shi ba. Kawai ab tunanin abun da zai zama na kullum yake kanka. Ya riga ya faru, ya za'a yi ac a wuce nan a ci gaba. Kuma in abun da dama ya kamata a kiyaye shi lokacin da yake da rai, sai ka yi tunani kar ya sake faruwa. So maganan ya za'a ci gaba, ya za'ai a tseratar, a tabbata an riga a wuce wuri ba. Kullum kana cikin tunani kana damuwa. Ko kuɗi na sha asaran kuɗi. Ban taɓa na kashe kaina kuɗi, kuɗaɗen da sun kai million ɗaya da dubu ɗari biyar. Abun da kullum nake tambayan kaina ya riga ya faru. Ya za a yi a ci gaba? A wuce kar abun da ya faru ya sake faruwa.

Yaushe nake yin wanka? Ran da nake yin wanka shine da safe kuma daddare. In na yi wankan da safe, zan je aiki, sai na dawo daga aiki karfe huɗu. Na zo na ajiye jakana, na canja kayana, sai in sake watsa yamma. Kuma tare da haka ina wankan nan, ina kuskure bakina, ina bin da bature suke nufi da shi brush kenan. Da safen ma in zan tashi inyi wankan ina brush ɗin to. A som biyun nan nake wanka a rana. Wata rana fa in na dawo, in na ji gajiya fa, gajiya me yawa da yamma fa. Inje in kwanta fa sai washe gari bazan sake yin wanka ba sai washe gari na tashi da safe. Sai wanka ma aƙalla kulli yaumi sau biyu nake yin wanka a rana. Na ɗaya da safe zan je aiki, na biyu da yamma in na dawo wurin aiki. Don haɗa zufa ma ɗan adam ƙarami abu ne. Bakai saka dinga yawo kana cikin mutane ka ce ba za ka, ba ka haɗa zufa ko tun da safe ba.

Inda tebur namu yake a wurin aiki shine tebur na itace muke amfana na katako dai muke amfani da shi a wurin aiki. Ba ma da tebur ɗin roba, amma irin abunda ake nufi da shi foreign furniture. Irin tebur da muke amfani da shi kenan. Yana da ƙarfi kuma yana, dan yana ɗauka abu mai nauyi. Shiyasa yana ciyamci yana da karfi. Akwai irin su desktop computer dayawan da aka tara kai da yake ɗauka ga plus irin mu da muke zuwa da namu personal computer PC. Muwa yana ɗauka ga irin su takardu da su abubuwan da ake ajje a kai. Shi ma yana iya da-dauriya ya ɗauka. So tebur na katako muke amfani da shi a wurin aiki. Ya-yawwa da kuma te-- abunnan kujeran. Amma kujeran na ƙarfe ne. Irin foreign one nan ne shi ake siya amma teburɗin na katako.

Abin sha da ni na fi so shine Coca Cola. Dalilin abin da ya sa na ce abin da na fi sha, abin da na fi so sha shine Coca Cola. Ba kullum da Allah, garin Allah in ya waye da ba na shan bottle ɗin coke ɗaya. A ta ni ma abun ya fara damu na yanzu. Karan zan tashi watar na ce muna da cutar suga. Ina son shan coke ba na wasa ba ne. Shan coke nake kaman da mutum yake shan ruwa. So gaskiya ban san me aka sa Coca Cola ma. Na yi, na yi in bar shan abun na kasa sai dai in kwana biyu uku, sati ɗaya, wata rana, wata amma sai ka ga tun ba na, na je inda ake sadda abu mai sanyi ko na je in siyan ruwa ne ko a shago ma na ɗan taba na ji yana da sanyi. Kuma kowa ya san coke ya fi wucewa in yana da sanyi kaman kankara. Kafin ka ankara sai ka ga na buɗe na shiga sha. To amma Coca Cola shine gaskiya abin da na sha da na fi so.

Aikin gidan da ni nake yi kullum shine aikin share ɗakina da share shi da mopin nashi. Shine aikin gidan da nakeyi gaskiya. Don kuma wannan ba lallai dai ka kira shi aikin gida, aiki na kaina ne, sai wanke kayayyaki na. Abu, abu biyun nan ukun nan share ɗaki da goge shi da wanke kayana a guga bana yi. Don ban iya guga ba, ina kai ma masu guga. Sabo, abubuwan nan shine nake yi, ma taimaka ma kaina. Ina da kanwa, maganan girki, wanke wanken kayan girki ita take wancan. Har da sharo, share cikin falo ita take wancan. Na wan, in share ɗakina, in tabbata na yi mopin nashi, na wanke toilet na, na wanke kayan sawa na. Shine abubuwan da nake yi.

Ba ma amfani da ruwan rijiya da shike. Muna da ruwan bohol a cikin gidanmu, saboda mu muna da ruwan bohol. In akwai wuta za mu famfo ruwa. Muna da manya-manyan tankuna guda biyu, sai a tara mana ruwa ya haura sama. Ko an ɗauke wuta, muna da ruwa, muna da shawa. Ruwa yana shigan shawarmu, yana shigan wurin kicin namu, wurin sink namu, wurin wankanmu. Ko'ina ruwa yana shiga mana. To rijiya ban mu da shi, muna da bohol ne. Kuma yana mana ƙoƙari gaskiya, yana sa bindanamu a cikin gida. Ba wani wahala zuwa fitan ɗiba ruwa, kana jan ruwa kawai. Kana da buƙatar ruwa ka shiga, in wanka ne ka je ka danna shawa sai ka ji ruwa yana zubawa kanka. In kuma wanki za ka yi, ka je ka fita waje akwai famfo a cikin bango, sai ka buɗe ka ɗiba na wanki ka gama ka yi shanya ka waje shikenan. Ta wannan hanyar gaskiya ya yi mana ƙoƙari shi mai gidanmu.

Eh, zan shiga cikin gida. Ina cire takalmi a wajen, don cikin parlour ɗin anyi tiles ne. So, ka ga ba mota nake da shi ba, na gama yawo, na tattaka kasa. Zan shiga gida kuma ai, zan shigar da kasa. So, abu mai kyau da ya kamata a yi, sai ka tuɓe a waje, sai ka samu ka shiga. Ka yi abin da ya kamata ka yi. Shi ne maganar gaskiya. Ka yi aiki, wanda in don ba zaa ka zo ka tattara dattin da ka, tun da safe kana yawo da shi. Ka zo kuma, kana abun nan da shi. So gaskiya magana shine, ka cire takalmi a waje, sai ka shiga don kura. Karka zo ka tattaka ko ina, ka ɓata ko ina da kura. So, ko ba ni ba, ko kai abokina ne, ko kai maƙwabci ne, ka ziyarce ni, dolle ka ka tuɓe takalminka a waje, kafin ka shigo min gidan. Don karka zo ka taka min datti a ciki. Ka ga ba rai yi kyau ba. A kullum ana share ɗaki, kowane mini-mini rada ana share ɗakin. Don kullum ana share shi da safe. Maganar batun cire takalmi fa ya riga dawo dole.

Kiɗan da na fi son ji shine kiɗan da ake nufi da Afrobeats da mawakin Najeriya suke yi. Don an zo a magana Afrobeats a duk duniya, Najeriya ne take a gaba da Afrobeats. Irin waƙan su Davido, su Wizkid, su Sheyi Vibes, su mutane da yawa. Irin waƙoƙin na fi so shine maganar gaskiya. Su ba tare da waƙoƙin ba gaskiya bana son jin wani waƙa. Kai a duk duniya ma yanzu Afrobeats shi yayi ɗaukan number one ko a duk ƙasashe. Shi ya sa maganan waƙan mu a duniya mutane da yawa suna son shi. Shi ya sa mawakin mu suna da kuɗi. Za ka ga mutum yana da ma kuɗin kuɗin don in da stream na waƙan sa yake tafi yana yawo. Dan number one ne Afrobeats, ƴan Najeriya ne number one. Su Davido, su Wizkid, su Burna Boy, su Sheyi Vibes su suke leading namu da su Omah Lay maganan Afrobeats. So.

Kai, ni ba mai son sa belt kullum ba ne shine maganar gaskiya. Ba wuya riya da dole kuma yawancin kayan da ni nake son sa belt a kai shine kayan gyms inda suna sauka min tau, yariga ya zama min dole ne. A kayayyakin ɗinki na, wadannan ɗinki na da nake sa an yi su akwai gidan belt amma ban bari ba na, na sa tailan ya sa mini shi daidai kwankwaso na. Ni ba na son kullum ina cikin sa belt. Ni ba na son sa belt a ɗinki gaskiya. Inda hali man ba wani abu da zan fi so a min ɗinki mai igiya amma maganan belt nan babu bai yiwa. So shine maganan gaskiya. Ni ba mai son sa belt ba ne. Ina da belt ɗin nan yawancin tine din da nake sa belt ne a irinsu gyms na waanda yake saukar min, yake sauka min amma ni in yawuce haka ni ba mai son sa belt ba ne. Gwara a bar min kayana hakan in dinga sa shi haka. Anya kullum za gan ni kullum da belt sai ka ce kamar wani mai aikin banki? Bai yuba.

Ni ba abun da ya haɗani da zuwan kasuwa, yin shefinan kayan miya. Da shike ba ni nake dafa abinci a gida ba. Ina da adda, ina da kanwa su suke girki a gida. Ba abun da ya haɗani da zuwan siyan tattasai, tumatir ko attarugu. In ka ganni na shiga kasuwa, to ka san na je siyan kayan sawa ne. Kaya da zan sa ko yadin ɗinkin da za a ɗinka wurin ɗinki min ko na je insiya abun takalmi ko wani abu ko tulare. Tularen ma watarana na ba wa adda na kuɗi ne ta siya min in ta je chefene a kasuwa. Ni ba abun da yake haɗani da zuwan cikin kasuwa. Shine maganar gaskiya. Ban da halaka da shigan cikin kasuwa. Bana da abun da yake kaini kasuwa. Bana da abun da yake kaini kasuwa. Kasuwa na in je in siya kayan sawa na, kayan gaye na, wando na, riga na, yadin da zan kai wurin ɗinki in siya kai. Amma in je ina chefene wannan ba na ba.

Sinsiyan da ni nake amfani da shi shine sinsiyar kwakwa. Sinsiyan da ake samu a jikin itacen kwakwa. Sinsiyan da ake ƙakkare jikin shi akan itacen kwakwa a ɗaura da tub na som mota ko na mashin da ya lalace. Da shi sinsiyan nake amfani nake shara da shi gida. Da sinsiyan kwakwa nake share ko'ina cikin gida da ɗakuna na. Da sinsiyan kwakwa shi yafi wani, shi yafi kowani irin sinsiyan da na taɓa fitar da shi. Shi ne maganar gaskiya. Babu abu dai wuce sinsiyan da na ni nake aiki da shi da ya wuce sinsiyar kwakwa. Sinsiyar kwakwa ɗin yana da dauriya, yana da abubuwa da yawa. Sinsiyan kwakwa shi ne nake amfani da shi. Sinsiyar kwakwa shi ne yafi min aiki. Sinsiyan da ake samu a kan icen kwakwa shi nake sharu rukana da shi.

Inda ni nake kawo wa gida shine taimako na kuɗi. In an biya albashi ina cire wani abu a cikin albashin in dauka in bama yan uwana a gida dun su samu su sa kamar adda na mika mata ta samu ta sa a kudin da ake dafa abinci da wadansu siye siye a gida da kuɗin nake ba ta. In an biya albashi ta hanyar biyan albashi nake ba ta kuɗi. Ba wani hanya ba ne. In an biya albashi shine a ciki nake ɗaukan in bata gudummawa, ince ga nawa a ɗauka a siya wani abu gaskiys a gida a dinga taimaka ma gida. Na ga shi ya fi kyau. So ni da wannan ta hanyar nan ne nake taimako. In ya wuce wannan hanyar bana wani taimako. Da shi nake kawo gudummawa na, nake taimakawa gida in ce gashi ku yi hakuri ku ɗan sa ku yi wani shekelin duk abin da za ku siya ku siya a ciki. Kun ga da haka na taimakawa gida.

Kayar marmari da ni na fi so shine kayar marmari da ake nufi da shi wai alewa. Alewa ina son alewa ba a karami ba. Da halal kakakobo, da halal kakakobo. Kaga abubuwa biyun alewa da halal kakakobo na fi na fi son su ba na wasa ba ne. Suna taimaka min wurin ko da kashe yunwan, na kwaɗayi ko na wani abu. Kaman alewa shi ma yana da yaji ma a jikin shi. Dan don yajin shi nan ne ya so na fi son shi. Dan akwai mai yaji a kwanda yafi son yafi zaƙi. Mai yajin na fi so. Su yana taimaka min wurin kashe kwaɗayi ko wani abu wata rana a bakina. Amma alewa da halal kakakobo su mu abubuwa biyun nan nake na fi so wurin kayan marmari. Da kuma akwai da wanna da ana cewa hana baba tashi da soson babanka. Duka shi ma na iya ture wa.

Wasan da ni na fi so yin shi ne wasan football da ake nufi da wasan kwallon kafa. Duk inda ka gan ni na wasa to ka tabbata na wasan kwallon kafa wurin. Yana ban sha-- yana ban shawari, yana ban sha'awa in je yin wasan kafa. Ba ƙaramin daɗi yake min ba in an zo wasan kafa. Wasan kafa ba ƙaramin abu bane a tawurina, shine maganar gaskiya. Wasan kafa na son shi ba na wasa bane. Wasan kafa ba ƙaramin kyau yake min ba, yana sa abubuwa da yawa in manta da shi. Kuma inda na je ina iya dariya da mutane, muyi mu'amala da mutane, mu tashi lafiya. So ni gaskiya, ina fi son wasan ƙafan kwallo son dubu a kan kowane irin wasa. Kawai matsalar yana iya jima ma mutum ubarata nan ba ka zo da wanda ake nufi da shi boots ka zo wasa da shi zai taka iya ɓare ƙafanka garin irin wasan can. So dole mutum ya dinga kiyayewa shine maganar gaskiya.